Yaya kake shirya ayyukan? Wasu ayyuka ban gane ayyuka ba. Wasu ayyukan kenan? Shirya ayyukana, inda nake shirya ayyukana, a naga toh ni ban sani ba. Zan rubuta abubuwan da ya kamata in yi akan ayyukan, sai in rubuta dai abubuwa masu muhimmanci a kan shi kaman kanu ayyukan. Sa'annan, eh, kuyi ta dubawa dai don tunatarwa.

Wane wasa kake san yi? Wasan da nake san y wasan rawa da wasan guje-guje da wasan tsalle-tsalle. Ina son dukkanin wasanni sosai, wasannin nan sosai. Ban sanma, rawa ace ayi wasa, ayi rawa ayi ta tsalle-tsalle ana, ana tafi. Ina son irin wasan. Sannan akwai wani irin wasan da muke cewa ake cewa gada. Yara da yan mata aje ana wasa ayi waƙoƙi ayi wasanni. Ina son irin wasan sosai gaskiya.

Me kake yi da ragowar abinci? Ragowar abinci ina ba almajiri, ina dumamawa in ci bayan wani lokaci. Ina ban cika zubarwa ba fa. Sai dai in ya lalace amma in dai bai lalace ba, kamar in ya daɗe haka zan ƙara dumamawa in ci. In kuma akwai almajiri a kusa sai in bashi dan in samu lada. Wani lokaci kuma yara ke ci. Yara na mana tam.

Ina kake tofa miyo? To fa miyo? A'a, in miyo ya taru a baki, zubarwa ne mana ake yi, amma in tofa miyo to ina zan tofa miyo? Kai wannan tambayan naka, sai dai kuma ina da ciki wannan miyon na yawa sai in rike gora ina tofawa. Amma in dai lafiya ta lafiya ta ƙalau, nakan shiga bayi in tofa a cikin salanga ko kuma in tofa a waje in ta kama. Kenan in ba haka ba ai miyo ba abin tofarwa bane, abun haɗiyewa ne. Amma in ta kama in tofar ɗin sai in tofa inda ya kama ba dai zan yi na kazanta ba.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Wannan shine babban magana. Ka ji wannan tambaya. Teburinmu a wurin aiki na katako ne, katako kuma irin dai normal teburin ofis haka. To amma namu muna da hada na roba fa, sannan teburin bai isa mu, ba kowa da kowa ke da tebur ba. Amma dai waɗanda suke na yawanci dai na katako ne.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Gidanmu ƙasan shi ja ne. Akwai kuma wani wanda dai kalan shi kalan ƙasa dai normal yanda kalan ƙasa yake. Amma yawanci ja ne. Ah ƙasan yana ɓata kaya, yana ɓata in ka, in ka taka kaje ka taka wurin ɗaki haka yana ɓata wuri saboda ja ne sosai.

Kana bada shawara a aiki? Eh ina badawa shawarwarima in ta kama ba. Ballantana ma nice da saficom. To ka gani shawara ma da yawa masu yawa ina badawa shawarwarima ina badawa. Saboda haka ina bada shawara a gurin aiki.

Wane irin nama kake fi so? Naman da nake fi so naman kaza. Naman kaza, na fi son naman kaza. A cikin kowane nama, musamman cinyan kazar nan, wayyo in na same shi kai! Tuh san nan wanda yake bi ma shi naman akuya. Akuya fa ba rago ba. Ina son shi sosai. Na fi son shi akan na shanu haka. Yo ina son su.

Yaya kake taimakawa mutane? Yadda nake taimaka wa mutane ya kama. In wanda na ga cewa abinci yake da bukata in ina da shi ina ba da wa. Wanda kuma irin masu kaman misali masu bara kudi ne in ba da. Sannan kuma ina taimako ta fannin ba ma mutum aiki ya yi, kamar ya mun wanke wanke ko wanki haka in biya su. Ka gan shi ma taimako ne. Wani ma na neman ya yi bai samu aikin yi ba. Saboda haka taimakon kenan.

Nawa kake yankan farce? Farce ina yanka farce so ɗaya a sati, kamar weekend haka sai in yi, in yanka wa farce. Ni dai gaskiya bana fi, bana yi fiye da so ɗaya a sati. Wani lokaci ma yana kaiwa sati biyu ba'a yanke ba, yadan gan ciya da yayi saurin tsaho, idan yayi tsahon ina yankewa.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Aiki mai inganci ai da ka duba zaka gani. Zaka ga aikin abin da ya fito sakamakon aikin. Kai ma za ka ga kyan shi ko aka sin haka. In dai mai inganci za ka ga kyan shi. Misali in shara ne mutum ya yi maka in dai ya yi aikin nan da inganci za ka ga sharan ya fita ko ina yayi kyau. To a inda dai nake tabbatar da ingancin aiki yake.

Wane irin jaka kake kai? Nake kai ina? Jaka? Nake kai ina? A? In jaka ne na wurin aiki ai kowane irin jaka ne, duk wanda ya zo mai kyau ne. Wanda kowa ya gani ma sai ya yaba. Sannan ba kala ɗaya ba, akwai kaloli. Wanda ya shiga da kalan kayan da nasa a lokaci shine nake kai wa. Na gode.

Ya kake magana da abokin ciniki? Abokin ciniki na magana dashi da fara'a da dariya. In kuma ma naga bamai fara'a ba ne, sai kaga na sako zance cewa kai haka ake ciniki, haka ake kasuwancin da, da, da ɗorewan fuska. Kuma sai ka ɗauka tsoro, zan ji tsoron fuskanka in ka ɗore shi ko ƙarama ka saki fuskanka. Sai kaga koda ba mai son dariya ba, sai ka ga yana dariya sanna ko abokan cinikina in ni ne mai siyarwa, ina fara'a, ina fara'a kafin ka sani kuɗin da basu ma niyya ba sai sun bani. In kuma ma shi ne mai siyarwa kafin ka sani an sake mun da araha, fara'a da fara'a na.

Kana son cin abincin titi? Ba na son cin abinci titi, amma kuma ba wai bana ci ba ne in ta kama. Misali yanzu kana kan tafiya ko kuma ka je wani guri yin aiki, yunwa ya a bannan ɗanka kuma ba wani abinci bana titin nan ba ai ka gan dole mutum ya ci. Saboda haka ba wai ban son muna son ci ba amma kuma ba wai bana ci ba. Irin ka gane wannan bambancin wannan yaren? Ban son ci amma kuma ina ci in ta kama.

Ina yin aiki bayan lokaci, eh to in ta kama, in ta kama yin aikin nde bayan lokaci to amma gaskiya bana so. Allah Allah nake lokacin tashi yayi in tashi amma in ta kama ina yi sannan kuma fa ehmana za a bada kuɗi ne fa za a biya. Ba wai haka kawai zan yi aiki bayan lokaci ba. In de wanda zan yi ne kuma ba za a biya ba bana yi gaskiya ba zan yi ba. Ina? Mm mm.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? To lanark yanzun dai ai ya zamana iya yanda kayi amfani dashi iya haka aka bada zaka bada tunda siyar kati akeyi asa, ba kaman da ba. To amma a yanzu dai approximately zance aƙalla kuɗin dubu goma sha biyar akowanen wata muke badawa. Aƙalla mafi ƙanƙanta kenan fifteen thousand.

Wane fure kake fiso? Ni ba masoyiyar fure bane. Ban san fure ba, ban san wanne nake fiso ba. Amma naga ana ce ma wani rose, rose dinnan kamar yana kyau kuma yana ƙamshi. To amma gaskiya ni ba masoyiyan fure bane. Bana wani damuwa da lamarin shi. Ban dauke shi da muhimmanci ba. Ba lantana in so shi. Saboda haka ni ban da furen da na fi so gaskiya.

Kana fikicin tufafi? Fikice tufafi sabida ya gundure ni ko sabida yaya ban gane ba, kawai sai in finkice shi daga jiki na to gaskiya ni bana yi ba, bana fikicin tufafi. May be to sai dai in naga in na gaji, irin na dawo a gajiye dinnan, ina Allah Allah ko kuma na dawo zan shiga baya. Bayi ya matse ni to eh ina fikicin tufafi in irin wannan lamarin ya faru.

Em ka ke ji ranan biyan albashi murna ina murna. Kuɗin za su zo in samu biya basus-suka na. Tun da yanzu ko albashinmu in ya zo yana ƙarewa. Bai ma rage wa ballenta na mutum yayi woni abu da ci. Sai dai mutum ya biya basus-suka da su. Gashinan dai gaskiya sai godiyan Allah in ba haka ba wai albashi na yana ɗan yawa fa amma bai isa na kwata-kwata. Saboda haka ina murna at least in ya zo za ka biya ba shi ka ɗauki woni.

Kana fison kayan zaki ko gishiri? A'a, ya danganci yanayi fa. Kama yanzu in gari ya waye, na fi son kayan gishiri. In ƙarya ban son kayan zaki ba, to amma kuma a tsakiyan rana, a tsayi gari a tsakiyan gari, da gari ya waye, ba da safe ba, da rana haka, na fi son kayan zaki mai sanyi. Sannan kuma da yamma, na fi son ma in sha shayi in kwanta. Amma da safe kayan gishiri ya daganci yanayi, ina jin yunwa, ba ko ina jin yunwa, gara in ci kayan gishiri shi zai fi kosar da ni.